Anguwan mu gaskiya tana da kyau. Anguwan mu tana da abubuwa, wajaje da yawa da mutane suna iya su, su je su yi hidimun su a cikin rana. Anguwan mu tana da tasha, anguwan mu tana da ɗan kasuwa, anguwan mu tana da shaguna da kana iya don siya abubuwa kaman biredi haka ko kayan abinci ko riguna da wanduna da kana iya sawa.

Tambayan shine wane irin tufafi na fi so. To ina son tufafi masu kyau gaskiya. Tufafi masu kyau mai quality in nan shi nafi so.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo amma ba kullum ba amma gaskiya ina siyan kaya a yanar gizo. Gaskiyan kenan na gode.

Sosai ma ina koyan wata yare, to mutum ya zo duniya ai. Eh, ba yarenshi kaɗai zaiyi tayi ba ai. Yana iya koyan wasu yarurruka da yawa. Kuma nima ina koyan su da yawa. E, ina koyan gashinan to ni ba bature bane, amma na iya Turanci, na iya Hausa, ah, na ɗan iya Yarbanci, na ɗan iya kungane da yawa dai ga su nan dai.

To ranan da nake fi zuwan kasuwa gaskiya shine ranan sati. Ina iya zuwa kasuwa ko wacce rana bi dai da niman abun da nake nima. Indai abun de ya zama abu, abun da dolene in same shi. Ai kunga dole ne waccu rana koda ba ranan sati bane inje. Wa kunga ranan sati gaskiya shi ranan ne dana ajiye zan dinga zuwa kasuwa. Dan ranan ne na gama aiki banda aikin da zanyi zan iya inje kasuwa daga ran-- daga safe har, har yamma.

Oh, miyan da dai na fi so shine miyan egushi. Wasu lokaci kuma ina son miyar kuɓewa, amma dai ba busasshen kuɓewa ba. Kuma wasu lokaci ina son vegetable kuma ina son miyan gyada, miyan taushe kenan. E, irin miyar dana fi so gaskiya.

Eh dai, in dai ina tafiya gaskiya ina cin abincin titi. Amma ba kullum ba gaskiya. In dai na san wajen na da kyau kuma suna da tsafta ai dole kakan, em, ji dadi in dai ina jin cin abinci a wajen. Amma in ka ga, ka ga wajajen da ba su da tsafta ai gaskiya ba na son irin wajajen nan. Amma dai, in dai cin abinci a titi ne bi dai ta irin wajen ne. In wajen na da kyau ai ban da matsala. Amma kuma wajen ba shi da kyau gaskiya dole ne in sami matsala. Don ka ga rayuwa na kuma, ee, yana da amfani a wurina. Ba zan inje in zubar da shi ba kawai hakan.

Toh gaskiya ina wanke tufafi kaman, kaman sau uku, sau uku a rana gaskiya. Ina wanke tufafi kaman sau uku a rana.

Gaskiya ina amfani da wayana sosai. Ba ma iya ƙirgawa don ka san yanayin amfani da waya bi daidai in kana da abun yi da shi zaka yi amfani da shi in kuma ba ka yi abun yi da shi ko da sauti ne wasu lokaci kana iya sawa bama kana dannnawa ba ko sai batun ma amfani da shi irin ka ti tambayar nan mutum ba bai ma san inda zai amsa shi dan waya wasu lokaci ko a ka-- ko, ko ba a hannun ka yake ba kana iya amfani da shi. Ka ganɓne. So ina matsa nan gaskiya tausaya hankali amma dai ina amfani da waya na sosai.

Eh gaskiya kai, kai, kai tambayan nan na da wuya. Bari dai in ce ina son kofi dai. Gaskiya ina samu kofi wanda aka dan hada madara, gaskiya yana min daɗi. Na ji ina jin nes caffeine din gaskiya cafe caffeine na ciki yana da daɗi. Gane amma shayi ina son shayi, amma gaskiya na fi son kofi.

A sosai ma ina iya kunna wuta. Ai kunna wuta ba abu mai yawa bane. Yana iya kunna wuta sosai. Ba dai dole akwai switch ba, akwai control. Indai akwai switch akwai control ina iya kunna wuta. Kuma wutan motane ina iya kunnawa, kuma wutan lantarki ne ina iya kunnawa. Indai wutan candle ne shi ma ina iya kunnawa.

To ranan da mafi kyau a mako shine ranar lahadi. Dan gaskiya ranan ne nake zuwa church kuma inɗan inji daɗi inyi rawa kun gane? Ran lahadi ne gaskiya yafi mun daɗi.

To da dare dai nike kwana gaskiya da dare kuma wasu lokaci tau da dare dai da dare dai in akwai aiki da dare bazan kwana da sauri in babu aiki zan kwana da sauri.

To, idan akwai matsaloli a aiki bi da irin matsalan akwai yanayi, yanayi daban daban da ina iya magance matsaloli a aiki. Kuma hanyata guda ɗaya yanzu shine in dai akwai matsala kamar mutane suna faɗa da juna ko kuma akwai rashin ganewa da juna, sai in zo tsakaninsu in, in, in saɗaya su zan gane juna in ji maganan wannan, in ji maganan wancan sai in yi maganan zaman lafiya in saɗaye ko ina dai yadda ya daɗi.

Eh ina cin tafarnuwa, ina cin tafarnuwa sosai sosai. Ina cin tafarnuwa. An sanke nan. Eh ina cin tafarnuwa.

A'a, bana da sa hannu a sakonin mu gaskiya. Ba na dasa hannu, saboda dasa hannu ba yi da kyau a sakonin mutane. Shi yasa ni ba na dasa hannu, shikenan.

To, to, to, to, to in dai jagorantar mutane ne ina dai yin sa. In za ka jagorantar mutane za ka ɗan musu da, da murya mai ƙarfi kuma mai hankali. Eh, inda mutum zai ji ka ya san, eh kana, kana abin da kake nufi. Eh, abin da yake zuciyarka kenan magana mai taɓa zuciyar mutane irin magana ne za ka yi musu.

Gaskiya ban san launin da nake fi so ba. Ina son launi daban daban. Gaskiya ban san launi da na fi so ba. Amsa na kenan, na gode.

To inda ina wurin aiki ne gaskiya ina iya cin abubuwa daban daban wasu lokaci sai in yi order abinci daga wani restaurant ko kuma in siya small chops in ci da soft drinks, kun gane.

Yau ina zubar da shara a bola kuma ina da ɗan ƙaramin bola a cikin ɗaki kuma bola nan ya cika sai in dauka in zuba a babban bola in da ake ƙone dattin.

Ina dai amfani da intanet sosai sosai dan yanayin kwanakin nan duniya ta koma kan intanet ne, so dole ka ga mutum ya zauna kan intanet. Wasu lokaci cikin rana mutum na iya zaune cikin intanet har ranan ya gama, awa ashirin da hudu.

Gaskiya na fi son shinkafa, na fi son shinkafa. Ni dai gaskiya na son shinkafa sosai sosai. To amma irin wannan tambayoyin da kuke ma mutane an yi ala kyau kuwa?

To, duk lokacin da saƙonni suka shiga ai dole in duba abun kenen to ban dai san so nawa dai ba amma dai ina dubawa in dai saƙo ya shiga zan duba in bai shiga ba ban dubawa gaskiyar kenan.

Wallahi ni ban ma san meye ya'yan itace ma balle ma in san meye ruwan ba. Gaskiya ban taɓa shan ruwan ya'yan itace ba ko dai na sha ban sani ba don gaskiya ban ma san ma'anan abun ba.

A'a bana rike riga a aljihuna gaskiya. To me zai sa in sa riga a aljihuna? Wane irin hali kenan kamar ɗan buzu? Inaa bana rike riga a aljihuna gaskiya.

Ina amfani da mosquito net indai ina son kare kaina daga sauro. Wasu lokaci kuma ina sa maganin sauro kamar awa biyu ko uku haka kafin in yi barci. Sai ya sa wajen ya, ya, ya ɗan clear daga sauro sai ina shi ina zan yi barci. Shiga kuma in yi barci saboda lokacin da sauron sun riga sun mummutu.

To ina amfani da sabulun wanka, oh eh ina amfani da sabulun wanki, bi daidai da amfanin da nake so. Ina so in yi wanka zan yi amfani da sabulun wanka, in zan yi wanki, in yi amfani da sabulun wanki.

Ina share ɗaki na sau biyu a rana gaskiya. Amma ni kuma kowane rana dai-dai ne saina share ɗaki na. Ko da ban yi shi sau biyu ba dole ne in share ɗaki na saboda ɗaki na yayi haske, yayi kyau.

To indai ina aiki gaskiya ina dai karban kira. Wasu lokaci suna kai kaman so goma haka, amma gaskiya dai ban iya kirgawa dai. Wanna dai lissafi ne ta kaina nake.